Kana raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, bana raba wurin da nake a yanar gizo saboda ina kiyaye inda nike. Location dina ina bashi tsaro. Ba ko da wane lokaci bane ba nike raba wurin da nake a yanar gizo saboda hakan yana da mahimmanci sosai.